Nawa bokiti kake da su a gidanku? Kuna amfani da su don ruwa ne kawai ko akwai wasu ayyuka daban? A ina kuke ajiye bokitin? Cikin gida, a bayan gida ko kusa da rijiyar ruwa? Kun taɓa lura yadda bokiti ke taimaka maku a rayuwar yau da kullum fiye da yadda kuke zato? Bokiti kayan gida ne masu sauƙi amma muhimmancinsu ya wuce abin da ido ke gani. A yawancin gidaje, bokiti na daga cikin kayan farko da ake mallaka. Ko gida babba ne ko ƙarami, da wuya a samu gida da ba shi da bokiti. Wannan yana nuna cewa bokiti ba kayan alatu ba ne, kayan bukata ne na rayuwa. A farko ana yawan ɗaukar bokiti a matsayin kayan diban ruwa. Ana amfani da shi wajen ɗibo ruwa daga rijiya, tanki ko famfo. Wannan ruwa ana amfani da shi don girki, wanka, wanke kaya da tsaftace gida. A wasu wurare da ba a samun ruwan famfo kai tsaye ba, bokiti shine ginshikin rayuwa domin ba tare da shi ba ayyuka da dama ba za su yiwu ba. Baya ga ruwa, bokiti na da amfani da yawa a gida. Ana amfani da shi wajen wanke kaya, ajiye kayan wanki ko haɗa sabulu da ruwa. Wasu suna amfani da bokiti wajen share gida musamman idan ana amfani da ruwan sabulu. A lokutan gyara ko tsaftace muhalli, bokiti na taka muhimmiyar rawa wajen tara datti ko ruwa mai datti. Yawan bokitin da ake da su a gida yakan danganta da girman gida da yawan mutane. Gida mai mutane da yawa na buƙatar bokiti fiye da gida mai mutane kaɗan. Wasu gidaje suna da bokiti na musamman don kowane aiki. Bokitin girki, bokitin wanka, bokitin wanke kaya da bokitin shara. Wannan rabon yana taimakawa tsafta da tsari. A bangaren tsafta, bokiti na taka rawa mai girma. Amfani da bokiti daban daban don ayyuka daban daban yana rage yaɗuwar ƙazanta. Misali, bokitin da ake amfani da shi wajen shara bai kamata a yi amfani da shi wajen girki ba. Fahimtar wannan banbanci na taimakawa iyali su kiyaye lafiya. Bokiti kuma yana da alaƙa da al'ada da tarbiyya. A wasu gidaje, yara ana koya musu amfani da bokiti tun suna ƙanana yadda ake ɗibo ruwa, yadda ake zubarwa da yadda ake tsaftace bokiti bayan amfani. Wannan koyarwa tana gina ɗabi'ar aiki tukuru, taimako da alhakin gida. A lokutan karancin ruwa, bokiti na zama kayan tanadi. Ana cike bokiti da ruwa a ajiye don amfani nan gaba. Wannan tanadi yana taimakawa iyali su shawo kan matsalolin rashin ruwa ba tare da wahala mai yawa ba. A irin wannan lokaci ana fara fahimtar darajar bokiti sosai. Wasu lokuta bokiti na zama kayan girkiya da dabara. Wasu mutane suna amfani da tsofaffin bokiti a matsayin tukwane na shuka, wurin ajiye kayan aiki ko ma kujerar zama na wucin gadi. Wannan wannan nuna ƙwarewa yana bayyana yadda mutane ke amfani da abin da suke da shi wajen warware matsaloli. Yawan bokiti da ake.

Kana sa turare kullum? A wane lokaci kake yawan saka shi? Da safe kafin fita, bayan wanka ko kafin haduwa da mutane? Kana da turare guda ɗaya da kake so ko kana canzawa gwargwadon yanayi da wurin da zaka je? Kuma ka taba tunanin dalilin da yasa kake saka turare ko abin da yake nufi a gare ka? Saka turare abu ne da ya wuce kawai kamshi mai daɗi. A rayuwar yau da kullum, turare na taka rawa wajen yadda, wajen yadda mutum ke ji game da kansa da kuma yadda wasu ke kallonsa. Ga wasu mutane, saka turare al'ada ce ta yau da kullum kamar saka tufafi ko goge hakora. Ga wasu kuma ana saka shi ne kawai a lokuta na musamman. A fannin tsafta, turare yana taimakawa wajen ƙara jin sabo bayan wanka don kamshi mai daɗi. Kan sa mutum ya ji tsafta da walwata, da walwala. Wannan jin sabo na iya ƙara kwarin gwiwa musamman idan mutum zai fita aiki ko haduwa da mutane. Duk da haka, turare baya maye gurbin tsafta. Kari ne kawai akan tsafta ta gaskiya. Turare yana da alaƙa da kamani na halaya. Wani lokaci kafin mutum ya yi magana ko ya yi motsi, kamshinsa ne zai fara isa. Wannan kamshi na iya barin tasiri mai kyau ko mara kyau. Turare mai daidaito ba mai tunani ba yakan sa mutane su ji daɗi su kusanto. Amma turare mai ƙarfi fiye da kima na iya zama damuwa ga wasu. Wasu mutane suna da turaren da suke fi so, kamshin da suke danganta shi da kansu. Wannan turare na iya zama kamar alama ta mutum. Duk inda ya je, idan an ji kamshin ana tunawa da shi. A haka turare yana zama bangare na ainihin mutum ba kawai abin shafa ba. A al'adu na dama turare yana da ma'ana ta musamman. Ana amfani da shi a lokutan biki, ibada ko taro na musamman. A wasu wurare ana ganin saka turare a matsayin girmamawa ga mutane ɗan muhalli domin yana nuna cewa mutum ya kula da kansa da na kusa da shi. Duk da fa'idodi, ba kowan ke iya jure turare ba. Wasu mutane suna da karancin jurewa ga kamshi. Suna iya jin ciwon kai, atishawa ko rashin jin daɗi idan turare ya yi ƙarfi. Saboda haka saka turare kullum na buƙatar hankali da la'akari ga waɗanda ke kewaye da kai musamman a wuraren aiki ko asibiti. Zabin turare ma abu ne mai muhimmanci. Akwai turare masu sanyi, masu zafi, masu laushi, masu ƙarfi. Wasu sun fi dacewa da rana, wasu da dare. Wasu kuma sun fi dacewa da aiki yayin da wasu suka fi dacewa da taro ko liyafa. Mutum da ya san abin da ya dace da shi yakan fi jin daɗin saka turare ba tare da matsala ba. A bangaren tunani, turare na da ikon tuna abubuwa. Wani kamshi na iya tuna maka da wani lokaci, wuri ko mutum. Wannan hadin tsakanin kamshi da.

Kana cire takalmi a gida? Yaushe kake yawan cire shi? Da zarar ka shigo ko bayan ka huta ka zauna? Me yasa kake yin haka? Saboda tsafta, al'ada ko jin daɗi? Kuma yaya kake ji idan wani ya shigo gidanka ba tare da ya cire takalmi ba? Cire takalmi a gida al'ada ce da mutane da dama ke yi. Koda yake, dalilai na iya bambanta. Ga wasu, abu ne na tsafta kawai. Takalmi yana tattara ƙura, laka da ƙwayoyin cuta daga waje kuma shigo da shi gida na iya ɓa ta tsaftar ɗaki. Ga wasu kuma, al'ada ce da aka taso da ita tun kuruciya. Abin da aka saba ba tare da tambaya ba. A bangaren tsafta, cire takalmi na taimakawa wajen rage datti a cikin gida. Idan ana cire takalmi a ƙofa, ƙura da laka suna tsaya a kan ba su watsu a cikin ɗaki ba. Wannan na rage yawan shara da ake yi yana kuma sa muhalli ya zama mai tsafta da sauƙin kulawa. Ga gidajen da ke da yara ƙanana, wannan na da muhimmanci saboda yara kan yi wasa a ƙasa. Akwai kuma bangaren jin daɗi. Bayan yini mai tsawo, cire takalmi na iya zama kamar sauki sauke nauyi daga jiki. Kafafu sukan ji sanyi, sassauci da walwala. Wannan ƙaramin aiki na iya zama alamar cewa mutum ya shiga yanayin hutu daga aikin waje zuwa nutsuwar gida. A wasu al'adu, cire takalmi a gida alama ce ta girmamawa. Ana kallon gida a matsayin wuri mai tsarki ko na musamman. Don haka shigo da takalmi ana ɗauka kamar rashin ladabi. A irin waɗannan wurare ba ko ma ana sa ran ya cire takalmi ko a bashi takalmin cikin gida. Sai dai ba kowa ne ke jin daɗin cire takalmi ba. Wasu mutane na iya jin sanyi a ƙafafu ko kuma suna jin rashin tsaro idan suka yi tafiya ba takalmi ba. Wasu kuma na da matsalolin lafiya da ke sa su fi son su riƙa sa takalmi na musamman a ko ina har da cikin gida. Wannan yana nuna cewa babu hanya guda da ta dace ga kowa. Tambayar cire takalmi ta shafi dokokin gida. Wasu gidaje suna da ƙa'ida bayaniya. A nan ana cire takalmi, wasu kuma suna barin kowa ya yi abin da ya ga dama. Idan ka kasance mai masauƙin ɓaki, yadda kake nuna wannan ƙa'ida ta hanyar magana ko misali yana da muhimmanci domin guje wa rashin fahimtar. A bangaren zamantakewa, yadda mutum ke ɗaukar batun cire takalmi na iya nuna halayensa. Mutum mai kula da ɗaki da tsari yakan fi dagewa kan cire takalmi. Mutum sai sassauci kuma na iya ganin ba matsala ba. Dukkan hanyoyin suna da dalilansu. Kuma abin da ya fi muhimmanci shine fahimtar juna. Haka nan akwai zaɓin takalmin cikin gida. Wasu mutane suna cire takalmin waje amma su saka takalmi na musamman a gida. Wannan hanya ce ta tsaka tsaki. Ana kiyaye tsafta amma ana samun kariya da jin daɗi ga kafafu. Ga wasu, wannan ita ce hanya mafi dacewa. A tunani, cire takalmi na iya.

Mene ne nishaɗi a gare ka? Yaushe kake samun lokacin yin nishaɗi, da safe, bayan ma ko a ƙarshen mako? Kana yin nishadi kai kaɗai ne ko tare da wasu? Kuma me ya sa nishaɗi yake da muhimmanci a rayuwarka? Nishadi wani muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam. Duk da yawan aiki, damuwa da alhakin yau da kullum, mutum na buƙatar wani abu da zai sassauta zuciya, na faranta rai ya kuma dawo da kuzari. Abin da mutum ke yi don nishadi na bambanta daga mutum zuwa mutum, bisa ga hali, shekaru, muhalli da abubuwan da yake so. A gare ni, nishaɗi ba lallai ne ya zama abu mai tsada ko wahala ba. Wasu lokuta zama a wuri mai natsuwa ina sauraron kiɗa kawai ya isa ya sauya yanayin zuciyata. Kiɗa da na iko shiga, na da ikon shiga zuciya, ya tunatar da mutum abubuwan da suka wuce ko kuma ya sa ya manta da damuwar da ke gabansa. A wasu lokuta kiɗa mai natsuwa nake so a wasu kuma mai sa kuzari da motsa jiki. Karatu ma wata hanya ce ta nishadi. Karanta littafi, labari ko wani rubutu mai amfani yana bani damar shiga wata duniya daban. A lokacin karatu, mutum kan manta da kansa, ya bi labarin da ake bayarwa, ya koyi darasi ko yayi tunani mai zurfi. Wannan nishaɗi ne da ke haɗa da ilimin, domin yana nishaɗantar wa tare da ilmantarwa. Hira da abokai ko iyali na daga cikin abubuwan da ke bani nishadi sosai. Zama tare, tattaunawa, dariya da musayar ra'ayi na rage damuwa sosai. Wani lokaci dariya kaɗai da mutum zai iya tare, zai iya tare da wanda yake so na iya canza yanayin rana gabaɗaya. Wannan nau'in nishaɗi yana ƙarfafa dangantaka yana kuma sa mutum ya ji ba shi, ba shi kaɗai ba ne. A wasu lokuta kallon fina-finai ko shirye-shiryen talabijin na zama hanyar nishadi. Ba wai kallon komai ba ne amma abin da ke da labari mai ma'ana ko darasi. Film ko shiri mai kyau na iya sa mutum ya yi dariya, ya yi kuka ko ya yi tunani game da rayuwa. Wannan ma wata hanya ce ta hutawa bayan gajiya. A wasanni da na bu da motsa jiki suma na daga, na daga cikin nishaɗi. Tafiya na dan, na ɗan lokaci, yin atisaye ko wasa da abokai na sa jiki ya motsa, zuciya ta natsu. Wasu mutane na ganin motsa jiki a matsayin wahala amma ga wasu shi ne nishadi mafi girma. Bayan motsa jiki mutum kan ji sauƙi a jiki da zuciya. Ga wasu girki ko yin wani abu fasaha kamar zane, ɗinki ko gyare-gyare na, na gida da zama na zama nishaɗi. Yin wani abu na hannu na sa mutum ya maida hankali, ya manta da damuwa ya kuma jin daɗin abin da yake ƙirƙira ko da sakamakon bai zama cikakke ba.

Kana miƙe jiki da safe kafin ka fara ayyukan rana? Yaushe kake yin hakan? Da zarar ka tashi daga bacci ko bayan ka wanke fuska? Kana yin miƙewa na ɗan lokaci ne ko cikakken motsa jiki? Kuma me yasa kake ganin miƙe jiki da safe yana da muhimmanci ko ba shi da muhimmanci a gare ka? Miƙe jiki da safe wata ƙaramar al'ada ce da mutane da dama ke raina, amma tana da tasiri mai girma a jiki da zuciya. Bayan barci mai mai tsawo, tsokoki kan kasance a matse, jiki kuma yana tafiya a hankali. Miƙe jiki na taimakawa wajen buɗe tsokokin tsokoki inganta zagayawar jiki da shirya jiki don ayyukan ranar. Ga wasu mutane, mike jiki da safe abu ne da ke faruwa kai tsaye ba tare da tunani ba. Da zarar sun buɗe ido, sai su miƙa hannu, su ja ƙafa, su sake numfashi mai zurfi. Wannan sauƙaƙen motsi na iya sa mutum ya ji sauƙi nan take, ko da ba a yi wani atisaye mai sauri ba. Wannan mikewar kaɗan na taimakawa jiki ya farka. A ɓangaren lafiya, miƙe jiki na rage haɗarin jin ciwo ko tsokewar tsoka yayin rana. Mutane da ke yin aiki mai nauyi ko zama a kujera na tsawon lokaci kan amfa kan amfana sosai daga wannan al'ada. Miƙe jiki da safe na taimakawa ƙashin baya, wuya da kafaɗu su samu sassauci kafin a fara amfani da su sosai. Haka kuma, mike jiki na shafarar zuciya da tunani. Lokacin da mutum ya ɗauki lokaci kaɗan da safe don kula da jikinsa, yana sa zuciya ta natsu. Yin numfashi mai zurfi yayin miƙewa na rage damuwa, yana nuna taimakawa mutum ya fara rana da natsuwa maimakon gaggawa. Wannan na iya shafar yadda mutum zai fuskanci sauran ranarsa. Ga wasu, miƙe jiki yana zama kamar shiri na rana. Kamar yadda mutum ke tara ayyukansa, haka yana shirya jikinsa. Wannan al'ada na iya sa mutum ya ji yana da iko da lokacinsa. Maimakon jin cewa rana na gudu ba tare da tsari ba. Ko da miƙewar mintuna biyu ne kawai, yana iya ba da wannan cin. A wasu lokuta, rashin miƙe jiki da safe na iya sa mutum ya ji nauyi ko kasala. Tsokoki sukan kasance a matse, jiki ya ji kamar bai shirya ba. Wasu mutane kan sai kan ce sai su yi miƙa jiki ne kafin su ji sun tashi daga ɗaya. Wannan yana nuna cewa miƙe jiki na mu ta na taimaka wa jiki da ƙwaƙwalwa su haɗu a farkon rana. Duk da haka, ba kowane ke da wannan al'ada ba. Wasu mutane kan tashi daga gawa, aiki, makaranta ko wasu alhaki na jir na jira. A irin wannan yanayi, miƙe jiki kan zama abin da ake tsalai tsallakewa amma ko da a cikin gaggawa, akwai damar yin miƙewa kaɗan ko a kan gado ko tsaye a ɗaki. Miƙe jiki da safe ba lallai ne ya zama tsari mai wahala ba. Zai iya zama miƙa hannu sama, lanƙwashe gefe, juya wuya a hankali ko lanƙwasa kafafu.

Kana cin salati akai-akai? Yaushe kake fi son cin sa, da safe, rana ko da dare? Kana cin salati ne a matsayin babban abinci ko kari ga wani abinci? Kuma me ya sa mutane da dama ke ganin salati a matsayin alamar cin abinci mai lafiya? Salati abinci ne mai sauki a kallo amma mai cike da ma'ana da amfani da jiki. Yawanci ana haɗa shi da ganyayyaka, kayan lambu, ƴaƴan itatuwa, ko wasu ƙananan abubuwa kamar ƙwai, kifi ko nama. Duk da saukin haduwarsa, salati na ɗauke da sinadarai masu yawa da ke taimakawa lafiyar mutum. Ga wasu mutane, cin salati al'ada ce ta yau da kullum. Suna ganin sa a matsayin wani abu da ba zai bace daga teburin abinci ba. Cin salati kafin ko tare da babban abinci na taimakawa narkewar abinci yana kuma rage yawan cin abinci mai nauyi. Wannan na iya taimakawa wajen kiyaye nauyin jiki da lafiyar jiki. A bangaren lafiya, salati na ɗauke da bitamin, fiber, da sinadarai da jiki ke bukata. Fiber na taimakawa narkewar abinci da hana matsalolin ciki. Bitamin da ke cikin kayan lambu kuma na taimakawa garkuwar jiki da lafiyar fata. Wannan ya sa salati ya zama abinci mai amfani ga manya da yara. Sai dai ba kowa ne ke son salati ba. Wasu mutane kan ce baya cika ciki ko baya da daɗi idan aka kwatanta da abinci mai-mai maiƙo, miya mai nauyi. Amma wannan ra'ayi yawanci yana danganta ne da yadda aka shirya salatin. Salati mai kyau na iya zama mai dandano sosai idan an haɗa shi da kayan da suke dace. Hanyar shirya salati na da muhimmanci. Zabin kayan lambu masu sabo, wanke su da kyau, da haɗa su cikin tsare na iya canza yadda salati yake. Wasu kan ƙara dan mai, ruwan lemon tsami, ko kayan yaji don ƙara dandano. Wannan yana sa salati ya zama abin da mutum ke jin dadin ci ba wai dole kawai ba. Cin salati kuma yana da alaƙa da al'ada da al'adar cin abinci. Mutum da ke kula da abin da yake ci yakan fi lura da lafiyarsa gaba daya. Cin salati yana nuna cewa mutum yana ƙoƙarin daidaita abincinsa ba wai cin abu ɗaya kawai ba. Wannan daidaito na taimakawa jiki ya samu abin da yake bukata. A wurin aiki ko makaranta, cin salati na iya zama zabi mai kyau. Ba ya sa nauyi ko kasala kamar wasu abinci masu mai. Bayan cin salati, mutum yakan ji sauƙi da kuzari. Yakan wanda ke taimaka masa ya ci gaba da aiki ko karatu ba tare da jin nauyi ba. Hakan kuma cin salati na iya zama hanya ta canza ɗabi'a. Mutum da bai saba cin kayan lambu ba na iya fara da salati kaɗan kaɗan. Hankali zai fara jin dadin dandanon su ya kuma gane amfanin su-amfanin su. Wannan sauyi na iya haifar da ingantacciyar lafiyar jiki a nan gaba. A bangaren tunani.

Kana tafiya kasuwanci akai-akai ko lokaci zuwa lokaci. Wane irin kasuwanci ne kake sa ka yi tafiya? Saya da sayarwa, haduwa da abokan hulɗa ko neman sabin dama? Yaya kake shirya tafiyar kafin ka tafi? Kuma me kake koya daga tafiyar kasuwanci ba za ka iya koya ba idan ka zauna a wuri ɗaya? Tafiya kasuwanci na daga cikin muhimman al'amuran da ke taimakawa dan kasuwa ya bunkasa. Ba wai tafiya kawai daga wuri zuwa wuri ba ce, amma wata hanya ce ta fadada tunani, sanin kasuwa da gina dangantaka. Duk wanda ya taɓa yin kasuwanci mai girma zai fahimci cewa zama a wuri ɗaya kadai baya wadatarwa. A yawancin lokuta, tafiya kasuwanci na farawa ne da nufi. Mutum kan tashi da nufawa a zuciya, ko dai neman kaya masu araha, sayar da hajarsa a wani wuri ko kuma haduwa da wani da zai taimaka masa ya fadada kasuwancinsa. Wannan manufa ce ke ba tafiyar ma'ana ta kuma sa dan kasuwa ya san abin da yake nema. Shiri kafin tafiyar kasuwanci abu ne mai matuƙar muhimmanci. Mutum kan tanada kuɗi, ya tsara hanya, ya bincike kasuwar da zai je. Wasu lokuta har yana tambayar waɗanda suka taɓa zuwa can game da halin kasuwa, farashi da dabi'un mutane. Wannan shiri na rage haɗari yana kuma kara yiwuwar samun riba. Lokacin tafiya kasuwanci, mutum kan fuskanci sabbin kalubale. Hanyar na iya zama mai tsawo, gajiya na iya shiga ciki jiki ko kuma kasuwa ta bambanta da yadda aka zata. Amma waɗannan kalubalen su ne ke ƙara wa dan kasuwa kwarewa. Duk wata tafiya na koya masa darasi, ko ta riba ce ko asara. Tafiya kasuwanci na buɗe ido. Mutum na ganin yadda ake gudanar da kasuwanci a wasu wurare, yadda mutane ke hulɗa da irin kayayyakin da ake bukata. Wannan na taimaka masa ya kwatanta kasuwancinsa da ta wasu yana kuma gano inda zai inganta. Wani lokaci ra'ayi guda da mutum ya dauko daga wata wata kasuwa na iya sauya kasuwancinsa gabaɗaya. Haka kuma tafiya kasuwanci na taimaka wajen gina alaƙa. Haduwa da sababbin mutane, yin kasuwanci masu kaya ko kwastomomi na iya buɗe kofofi da dama. Kasuwanci ba wai kaya kaɗai ba ne, alaƙa ce. Mutum da ke da kwanciyar alaƙa da mutane yakan fi samun dama da amincewa. A wasu lokuta, kasuwanci na nufin barin iyali na ɗan lokaci. Wannan ba abu ne mai sauƙi ba, musamman idan tafiyar ta dauki lokaci mai tsawo. Amma da yawa suna ganin wannan sadakarwa ce da ake yi domin makomar iyali da kasuwanci. Fakimtar juna da goyon baya daga gida na taimakawa dan kasuwa ya ci gaba. Tafiyan kasuwanci na kuma koyar da hakuri da jurewa. Ba.